Menene abin sha da kake fi so? To gaskiya nidai abin shan da na fi bukata ina fi son Coca-Cola. Eh, so amma bayan Coca-Cola ina shan Yogurt. Amma dai na fi son Coca-Cola gaskiya, sai kuma Sprite. Saboda wani lokaci gas din Coca-Cola yana min yawa. To nakan sha Sprite. Sannan yogurt din shima kanshi ina sha.

Kuna da wifi a gida? A'a gaskiya bamu da wifi a gida. Data muke siya musa a waya muna amfani dashi amma dai bamu da wifi gaskiya. Data muke siya.

Kana yin kiran bidiyo? E, ina yin kiran video musamman ta WhatsApp. Musamman ma da budurwana da yake ba a gari take ba. Muna yawan yin kiran video da ita. Ta manhajar WhatsApp kenan. Kusan kullum ma sai mun yi waya da ita na bidiyo. Ina yin kiran bidiyo sosai ma.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To kayan aiki kaman na sana'a kenan, kayan aiki wanda muke amfani da su na sana'a sakamakon ni ina gyaran wuta ne electrical engineer. To ina amfani da plier, screwdriver da dai sauransu. Kayan aiki dai wanda su masu aikin gyaran wuta suke amfani da shi. Ina amfani da su sosai. In kuma kayan aiki na gida ne, to ni dai namiji ne kusan zan iya cewa aikin gida babu wanda nake yi. Saboda shi kan na mata ne mun bar wa mata.

Yaya kake taimakawa mutane? To gaskiya ina taimakawa mutane ta hanyar basu sadaka. Sannan kuma akwai 'yan'uwa da abokai da sauransu dai wani zai zo ya tambaye ka ka taimaka masa da aron kuɗi ko kuma kyauta. Wani kuma zai zo yace ka taimaka masa da abinci, yana jin yunwa zai ci. Wani kuma zai buƙaci ka taimaka masa da kayan sawa. To dukka dai muna, ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban daga kuɗi, abinci, kayan sawa da dai sauransu duka. Wani kamma za ka ɗauke shi ku tafi sana'a ya je ya samu kuɗi. To duka dai. Sannan kuma ko wanda muke ba su sadaka haka.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina cin abincin titi amma ba ko da yaushe ba. Wani lokacin idan na fi ta aiki nakan saya abincin titi na ci. Amma dai gaskiya na fi son abincin gida saboda ya fi samun tsafta da kulawa da duk abin da ake buƙata. Sakamakon abincin titi ana iya samun matsala na rashin tsafta da kuma ka zo ba ka samu abin da kake so za ka ci ba da dai sauransu. Amma dai ina cin abincin titi ba amma dai ba ko da yaushe ba gaskiya.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To, abu mafi muhimmanci shine tausayin juna. Saboda in babu tausayi, abubuwa da yawa ma ba za su yiwu ba. Kuma abun da ake, abun da yasa ake cewa abokantaka yana nufin kamar taimakeni in taimakeka ne. Saboda shawarwari da kuma gudumawa da duk wani dai abu da ya shafi na rayuwan yau da kullum. To a matsayinka na aboki, yana da kyau ka bani shawarwari a kan abubuwan da ya kamata ko kuma wasu abubuwan da nake so na yi, yadda za mu ciyar da rayuwanmu gaba. To shine abu mafi muhimmanci a abokantaka. Kawai dai ya zama akwai tausayin juna sannan akwai fahimtar juna kuma.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, tabbas abun yana bani sha'awa kuma yana burge ni. Ina son ganin faɗuwar rana, naga yanda rana za ta faɗi, duhu ya fara shiga har kuma dare yayi. Tabbas abun yana burge ni kuma yana bani nishaɗi da al'ajabi duka.

Kana sanya safa kullum? A'a gaskiya ba kullum nake sanya safa ba. Ina dai saka safa musamman a lokacin sanyi, ko kuma in na saka takalmi sau ciki. Amma bayan wannan ban cika saka safa ba gaskiya. Amma dai ina sakawa, kawai ba kullum kullum ba ne.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Gaskiya ina karɓar kira a rana a ƙalla sau ashirin ko talatin ko kuma ashirin da biyar. Duka dai ya danganta da yanayin aikin ranar da kuma kiran da suka shigo. Amma dai ina karɓan kira a ƙalla sau ashirin kam a rana kullum.

Wane irin yanayi kake so? Gaskiya, na fi son yanayin sanyi. Saboda a lokacin sanyi, za ka kwanta ka yi bacci hankalinka a kwance. Babu ruwan ka, har ka makarama, za ka lulluɓu. Sakamakon lokacin zafi, in za ka kwanta, musamman in babu wutan lantarki, za ka zo ga sauro ya dameka. Ga zafi, bacci dai babu daɗi. Haka lokacin damuna zai iya yiwuwa kana buƙatar za ka fita ka je wani waje, ruwan sama ya sauko ya hana ka fita. Amma lokacin sanyi, ina jin daɗin lokacin sanyi gaskiya sosai ma. Za ka kwanta ka yi bacci hankalinka a kwance.

Ina kake tofa miyau? Eh to, musamman idan ina tafiya ne ko kuma ina alwala, nakan tofa miyau akan hanya na binne shi da ƙasa. Eh sai kuma in ina alwala ne nakan sa ruwa na kora shi na wanke miyau ɗin.

Kana kwana a ciki? Gaskiya a ciki nake kwana. Bana kwana a waje, saboda ko lokacin zafi ne bana kwana a waje ne, ballantana lokacin sanyi. A ciki nake kwana kullum, sai dai gari ya waye na fita waje. Amma dai indai lokacin bacci ya yi, da daddare ɗaki nake shiga na kwanta.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Gaskiya ina yanke shawari ne akan abin da zai yiwu, wanda nasan kuma nima zan samu sauki. To a haka nake dubawa na yanke shawari a kai abin da nasan zai yiwu ba za a samu matsala ba. Saboda ni sana'ana sana'a ne na hannu sannan kuma mai haɗari. Wanda idan aka samu matsala, zai shafi gida da maigida da har ni kaina. To shi yasa na kan duba naga abinda zai yiwu sai nayi. Tabbas ina yanke shawari wani lokacin kuma idan abin da ya fi ƙarfina ne nakan nemi na gaba da ni su bani shawari. Sai na duba naga wanne yafi, sai na aiwatar na yanke shawari a kai.

Kana da dabbar gida? Gaskiya ba ni da shi a yanzu kam, saboda gidanmu babu inda za a ɗaura dabbobi. To dabbobi muna saya ne kawai lokacin sallah ko kuma bukukuwa ko kuma wani abu dai haka, ko kuma in ana buƙata za a yanka ɗin sai a je a siyo. Amma dai a gida mu kaure shi a gida kam babu, bana ajiye wa.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Eh to, ya danganta da inda zan je ne. Idan inda zan je ne babu nisa sosai, na kan je da ƙafafuwana ba tare da na hau wani abu ba. Amma idan inda zan je na da nisa, na kan tare a caɓa na hau ko kuma na shiga mota. Ko kuma in zan bar gari ne ma, na kan shiga mota a tasha na ke ne saboda bani da mota. Amma indai tafiya wanda be babu nisa sosai ne, na kan je ne da ƙafana. Sai kuma idan zan je na aiki nan ma, na kan hau mashin a caɓa kenan ya kai ni inda zanyi aiki. Idan na gama, na ƙara hawa a caɓa na dawo gida.

Wane aikin gida kake yi kullum? Gaskiya babu, saboda ni namiji ne. Kusan komai matane sukeyi a gidan. Duk wani aikin gida kan-- duk wani aikin da zan yi a gida ne zai zama kamar lokaci-lokaci ne, ba kullum-kullum ba. Tabbas ina dai aikin a gida wasu ayyukan, amma babu wani aiki wanda nake yi kullum. Duk wani aiki na cikin gida irin su girki, shara, wanke, wanke bayan gida, wanke wanke kwanuka da sauransu, duka mata ne suke yi. Mu-- ni bana wannan ayyuka.

Kana fi son hawa matakala ko lift? Gaskiya na fi son hawa lift, saboda matakala yana da nashi amfanin shi ma, amma dai gaskiya nafi son hawa lift. Matakala shi in ka taka shi ma yana daga cikin motsa jiki ne, zai zama kaman exercise. Amma shi kuma lift idan ka hau ka ga ka huta. Toh normally kuma in zaka zo ka hau matakala in kana gajiye zaka ƙara gajiya ne amma idan lift ka hau hankalin ka a kwance zai kai ka inda za kaje ba tare da ka ɓata lokaci kuma ka gajiyar da jikin ka ba.